Yaya kake jira a layi? Idan na je wurare na ga akwai layi, nakan tambayi mutane waye na ƙarshe. Idan na tambayi wanene na ƙarshe, sai na ce mai ina bayan shi. Daga nan zan iya zuwa in samu wani waje in zauna ina jiran layi ya matsa tunda na riga na san wanene nake bi a baya na. Ko a banki ne ko kuma a layin ATM machine ko kuma a layi na wasu abubuwa. Nakan tambayo wanene na ƙarshe. Idan ya ce mun shine sai in ce ina bayan ka. Haka idan wani ya zo zai faɗa mun shi ma yana baya na. Ko wannan mu ya san inda yake. Da zarar layi ya matsa kowa ya san ina ne yake sannan yaushe ne layin shi zai zo.

Kana fin so kayan zaki ko na gishiri? Eto zan iya cewa na fi son kayan zaki domin na fita a'mali da shi a kullum. A kullum za ka ga akwai irin su biskit, sweet da ma chocolate a cikin jakana wanda ko da ina aiki nakan ɗauko na ɗanlasa abu na. Kayan gishiri kuwa mafi akasari sai dai inda yan a cikin girki ne. Idan zan ci abinci yawanci akwai gishiri a cikin shi amma kayan zaki ko ina zan je za ka iya samu na da abubuwan kayan zaki. Duk da shan kayan zaki yana jawo wasu rashin lafiya but ina ta ina yin taka tsan-tsan na ganin cewa idan na sha kayan zakin nakan motsa jiki saboda jikina ya ɗauke shi sannan kuma bai sa ni rashin wani lafiya ba. Kayan zaki na da daɗi kayan gishiri ma duka suna da amfani shansu kuma dole a dinga kiyayewa saboda ka a kaɗa a je a jefa kai cikin wani hali marar daɗi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ina yin ƙoƙari na ga cewa na je aiki lokaci da wuri kuma lokaci daidai. Aiki yana farawa ne ƙarfe takwas da rabi, ni kuma ina fita gida tun ƙarfe bakwai da rabi, wani lokacin ƙarfe takwas. Ina yin tafiyan da ya kai na minti ashirin kafin na isa wurin aiki. Ina yin tafiyan ne a motata, ko kuma a mashin ɗina. A duk lokacin da zan je wurin aiki, ina yin sauri duk da wani lokacin ana samun, ana samun cushewan hanya, wanda yakan sa mutum ya iya yin latti zuwa wurin aiki. Amma nakan yi iya bakin ƙoƙari na, na ga ce-- na ganin cewa na je aiki cikin lokaci daidai. Saboda in ba haka ba, manyan shuwagabanninmu za su yi mana faɗa, kuma su nuna mana cewa hakan ba daidai ba ne, kuma mu gyara zuwa aiki da wuri. Domin zuwa aiki da wuri, yana sa a ga, a ga girman ka, kuma a tabbatar da cewa tabbas ka shirya yin wannan aikin.

Wane launin labulenku suke? Labulenmu muna, mun fi sa farin labule. Domin shi farin labule ba iya kyau yake ƙara ma ɗaki ba. Yana sa ɗaki ya haske idan rana ya sh, ya haske. Idan rana ya haske sannan ya buga labulen za ka ga ɗakin yayi haske kamar an kunna lantarki. Sannan yakan nuna maka cewa ɗakinka yayi tsabta ko kuma ɗakinka yayi datti. Ba kamar sauran kala-kalan launuka ba, shi farin launi yakan nuna maka cewa wannan labulen yayi datti yana buƙatan kuma ka canza shi. Amma idan sauran launuka ne, za ka iya sawa ma ya daɗe yayi datti amma ba ma ka lura ba balle ma ka cire. Shi ya sa muka zaɓi mu dinga sa launin labuka farare domin sun fi kyau ma ɗakin kuma sun fi ba da ma'ana. Sannan kuma suna ƙara sawa ku zama masu tsabta kuma masu kula da labulayen ɗakunanku a ko da yaushe.

Wane irin miya kake so? Ina son kala-kalan miya kuma ya danganta daga irin abincin da zan ci. Idan zan ci abinci ne irin na shinkafa ko taliya, ina so a bani stew, miyan stew wato jan miya. Jan miya yana da daɗi kuma yana iya shiga da abinci kala-kala. Ba ma iya shinkafa ko taliya ba, za ka iya cin shi da burodi, za kuma ka iya amfani da shi wurin cin nama ko kuma ma ka yi amfani da shi wurin cin wasu abubuwa irin su, irin su sakwara, doya da kuma ma dankali. Amma idan tuwo ne, na fi son miyan kuka. Domin miyan kuka shi ma yana da daɗi kuma ya kan haɗu da irin abincin tuwo da za ka ci. Ko da tuwon masara ne, tuwon dawa ko kuma ma tuwon gero, ko wanne za ka iya amfani da miyan kuka wurin cin shi. Kuma dukansu suna ba da ma'ana kuma suna da daɗi sosai.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto aƙalla sau huɗu a duk wata. Ma'ana duk mako nakan rubuta rahoto. Rahotannin da nake rubutawa ya shafa tun daga rahotanni na aiki, rahotannai na kayan abinci da muke amfani da su. Sannan rahotanni na shigan kuɗaɗe da kuma fitan kuɗaɗe na kasuwancin mu. Sannan mukan duba wasu rahotannai ma wanda suka shafa, eh wanda suka shafa matsaloli da customers din mu suka samu da kuma abokanin huɗan mu domin mu gyara a nan gaba. Amma a wurin aiki ina rubuta rahotanni wanda suka shafa ofis ɗin da nake aiki. Rahotannin da nake rubutawa na harkar kashe kashen kuɗi ne da kamfani ta yi a wannan satin ko kuma a wannan wata gaba ɗaya. A kan haɗa gaba ɗaya jimillan a ga ina ne kuɗaɗe suka fi tafiya sannan wasu kayayyaki ne wanda aka siya suka zo a daidai aka yi amfani da su har aka ci riba ko kuma aka ci asara.

Me kake yi don ƙara aiki? Abubuwan da nake yi don ƙara aiki sun shafa tun daga lokacin da zan fara ayyukan. Nakan tsara ayyuka kala kala kafin nan nakan ba da wani lokaci wanda kowane aiki zai iya zuwa wanda zan ƙara shi a cikin ayyukan da zan yi. Ƙaran aiki yakan faɗo ne a bisa ba ka masun cewa zai iya faruwa ba, shi yasa yana da kyau idan za ka yi tsararka ka dinga sa tsararka wanda zai yi ba ka dama ka yi wasu ayyukan wanda ma ba ka shirin yin su ba. Ƙaran aiki zai iya zuwa a ko da yaushe saboda yanayi na yau da gobe. Shi yasa nake ware wasu awanni ko wasu mintuna domin irin waɗannan aikin koɗa sun zo zan iya yin su ba tare da na je wani gajiya ba ko kuma na ji wani ɓacin rai na cewa an sa ni wani abu wanda ban shirya yin shi ba.

Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Ina ƙidayan kayayyaki ne a duk sanda naga dama, amma na fi yin shi sau huɗu ko sau biyar a wata. Abin da ya sa kuma nake yin ƙidayan kayayyaki, ƙidayan kayayyaki yana ba mu dama mu ƙaro wasu kayayyakin da muke buƙata idan mun lura cewa wasu sun fara yin kaɗan ko kuma sun fara ƙarewa. Kuma ya kamata a ce duk wani magidanci yana yin ƙidayan kayayyaki domin ya san cewa mene ne yake ya ƙare kuma mene ne ake bukata a ƙara siya domin a ajiye. Shi ya sa ƙidayan kayayyaki yake da amfani. A duk lokacin da ka sayi wani kaya sai ka rubuta shi domin ka gane cewa wannan abu ya ƙare a ƙara yana buƙatan kuma a ƙara siyo shi tun kafin ma a nema. Kuma ƙidayan kayayyaki yana taimaka maka wurin sanin yadda za ka kashe kuɗaɗenka. Domin za ka san abubuwan da kake bukata sannan kuma za ka san abubuwan da suka ƙare ana buƙatan a ƙaro su. Saboda sai ka yi lissafi mai kyau wanda zai baka tanadi, zai baka dama ka yi tanadi kuma ka ajiye wasu kuɗaɗe na musamman. Ma'ana yana baka tsari kala kala wacce ya kamata ka dinga bi domin ka kiyaye kashe kuɗi wanda bai kamata ba.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so? A cikin kayayyakin ɗaki ina son abubuwa da yawa. Amma abubuwan da na fi so a kayan ɗaki ya shafa tun daga kicin, kayan kicin, kayayyakin falo wato kujururka da kuma kayayyakin kallo irin su TV da kuma DSTV. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda nake son su domin ina amfani da su a kullum rana. Idan Allah ya tashe mu, na kan yi amfani da su sau ɗaya, sau biyu har sau uku a duka rana. Shi ya sa nake son su a cikin kayan ɗaki kuma na fi son su dukansu a cikin kayan ɗaki, musamman ma TV. A duk lokacin da na dawo aiki shi nake fara zuwa na kunna domin na ga inda duniya ta fuskanta. Na ɗan yi wasu ɗan kallo na wasu mintuna ko wasu awanni kafin nan sai naje na yi wasu ayyukan ko kuma naje na yi bacci ko kuma na ɗan dai samu, na samu hutu.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yacce nake bi na daidaita aiki da rayuwa na ya danganta ne. Nakan yi tsari mai kyau domin kowane abu na bashi lokacin shi. Nakan ba ma lokacin aiki lokacin shi sannan kuma lokacin da na dawo aiki wacce zan yi rayuwa ta nakan shi ma in tsara shi. Lokacin aiki yana farawa ne tun daga ƙarfe takwas izuwa ƙarfe huɗu. Daga nan aiki daga nan kuma rayuwa na kawai zan yi tun daga ƙarfe huɗu har izuwa ƙarfe sha ɗayan dare. Wannan ina yin wasu abubuwa ne da suka shafi rayuwa na tun daga kasuwanci na da kuma sauran hidindimu na. Shi yasa yake da kyau ka kasance mutum mai tsari kuma mai amfani da lokaci wuraren yin ayyukokinka domin kada ka yi asaran lokaci musamman idan kai mai aiki ne ko kuma ma'aikaci wanda yakan aiki yakan cinye ma lokaci. Dole sai da tsari in ba haka ba zaka daɗe ba ka yi wasu ayyukan da ya shafi rayuwan ka ba.

Kana son daukar hotuna? Ina son daukar hotuna musamman idan naje wurare na ƙyale-ƙyale. Idan naje wuraren gidan cin abinci na ƴan gayu nakan ciro wayana na ɗauki hotunan abincin da kuma wuraren gaba ɗaya. Ina son yin hotuna sosai musamman a shekarun baya. Ina yin hotuna duk inda na samu kaina domin na ajiye tarihi kuma na ajiye wani abu wanda zan kalla nan gaba. A makaranta ko tare da abokanai suma mun sha hotuna kala kala wanda a yau idan na ciro su duk da mun gama makarantan nakan kalla na tuna baya sannan na ce mun gode ma Allah. Sannan ina yin hotuna kala kala wanda nake ajiyewa a yanar gizo domin ko da wata rana idan, idan, idan ina buƙatar su zan iya nemo su cikin sauƙi. Da na je cikin shafukata na Facebook ko kuma na Instagram ko kuma na Snapchat zan iya nemo su gaba ɗayansu domin in kalle su ko kuma in yi dalilin ɗinsu in dawo da su kan wayata.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Na fi zaɓa, na fi zaɓa na kwana a kan gado domin ba zan iya kwanan ƙasa ba. Idan na kwana a ƙasa, baya na ne zai yi gaya mun, baya na zai mun ciwo, sannan zan ji jiki matuƙa. Shi yasa na zaɓa na kwanta a kan gado a kan lallausar katifa, sannan kuma in kwanta, in buɗe jikina yadda, yadda nake so saboda kowane ƙasussuwar jikina su samu sumi ke. Kwanciya a ƙasa kwanciya ce wacce za ka sha wahala sannan kuma bayan ka gaba ɗaya zai maka ciwo saboda ƙarfin simintin ƙasa. Shi yasa yake ake son kowa in dai za ka yi bacci mai nauyi ne ka samu lallausar katifa ko kuma gadonka ka kwanta a kai domin ya fitau shi kuma za ka fi jin daɗin baccin nan da kake so ka yi ko kuma wannan hutawa da kake so ka huta. Amma in ka ce za ka kwanta a ƙasa ne tabbas ka shirya tsab kuma ka ɗaura aure da shan wahalan ciwon baya dana haƙarƙari, dama na unguru da na, da na ƙugu.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Wani lokacin ko da lokacina ya wuce nakan tsaya na gama wasu ayyukan saboda ba na so su cunkushe mun zuwa gobe. Nakan ɗan ɓata wasu ƴan mintuna na ƙarasa wasu ayyukan duk da lokaci ya riga ya wuce. In na gama na gama ƙarasa su sai kasance in iya tafiya gida. Shi yasa wani lokacin saboda kar cunkushewar aiki ya faru wanda sai na yi aiki a bayan lokacin aiki, nakan fara aiki tun da safiya idan na tashi. In ɗauka kwamfuta na, na duba saƙonni da rahotannai sannan kuma na ɗan yi wasu ƙananan ƙananan ayyukan wanda ba za su gagara ba. Sannan da na je ofis sai in cigaba daga inda na tsaya. Hakan wannan tsarin yana taimaka mun wurin manejin lokaci na sannan da sarrafa lokaci cikin hikima. Yakan bani dama na gama aiki na ma da wuri kafin sauran ma'aikata ƴan uwa na. Sai in gama ma har in taya wasu a wani lokacin idan ina ɗan jin ƙarfi sannan kuma ina jin yin aiki ko kuma in taimaka musu.

Kana karatu kafin ka kwanta? Ina yin karatu kafin na kwanta. Ina karanta littattafai, ina karanta kuma karatuttukan mana addini wani lokacin. Ina martaba yin karatu kafin na kwanta sosai. Duk kafin na kwanta nakan je na kalla wasu bidiyoyi na karatu ko kuma in karanta littattafai domin na ƙara makai na sani. Ina yin karatu da ya shafa na harkar tattali, karatu da ya shafa na harkar kimiyya da fasaha. A duk lokacin da ma na samu wani ɗan lokaci kafin na kwanta, nakan yi abubuwa har da mathematics da English. Nakan ƙara koyan su domin na ƙara ƙwarewa a kan su, musamman ma mathematics. Nakan duba abubuwa da su shafi quantum physics da kuma kimiyyar sararin samaniya da kuma shafuka na technology domin sanin sababbin technology da kuma fasahohin AI waɗanda suke tashe a wannan lokacin domin na koyi wani abu daga gare su. Idan ma ba zan yi karatu ba, haka nan nakan je na shiga cikin AI dina na ChatGPT na ɗan yi wasu ƙananan research domin na ƙara makai na ilimi mai amfani gaba ɗayan mu.

Yaya kake tafa? Yana tafawa da hannu guda biyu ne. A duk lokacin da wani ya yi abin gwaninta ko kuma ya yi wani abin burgewa wanda ana buƙatar a ba shi ƙwarin gwiwa, akan tafa ko kuma a tafa da hannu. Ana iya tafawa ma da ƙafafuwa da hannaye a haɗa duka duka don ya ba da ƙara. Amma anfi yin tafi da hannu domin tafi da hannu shine nan hanya wanda kowa ya san yadda ake yin shi. Kuma ana tafawan ne da hannu domin a nuna irin girmamawa da kuma ƙwazo ga wannan wanda ake tafawa abin da ya yi. Ana so a nuna mai cewa ya yi ƙoƙari kuma ya cigaba da irin wannan ƙoƙarin domin irin wannan ƙoƙarin shine ake buƙata a wannan wurin aikin.

Wane launi bangunanku suke? Bangunanmu suna da launin ruwan toka wanda aka fi sani da ash. Abin da ya sa ake musu irin wannan launi saboda yara masu zuwa wucewa suna yin zane a jikin bango. Idan aka yi wannan launin ko da sun yi ba dole ma ya nuna ba kuma ko da ya nuna ma ba zai sa gidan ya lalace ko kuma bangonan su lalace da wuri ba ko kuma fentin su gaba ɗaya ya lalace. Shi ya sa aka zaɓa ayi launin ash musamman a waje musamman kuma a unguwa wanda akwai ƙananan ƙananan yara masu yin, masu yin taɓa taɓai. Shi launin ash yana da daɗin ma'amala idan kana unguwa wanda yara za su iya lalata maka wannan fentin. Shi ya sa aka zaɓa launin ash ake sawa a gidaje ko kuma a bangonayen gidaje domin ya kasance sun daɗe kuma za su iya yin ƙarko ko da a ma'ana an yi wani zane ko kuma an lalata shi zai daɗe kafin ya nuna cewa an lalata shi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Eee, jaka na na kuɗi yawanci baƙi ne kuma ina son launin baƙi. Domin baƙi yakan saje da irin kayayyakin da nake sawa. Shi yasa nake zaɓan na saka baƙin wallet. Baƙin jakar kunku-- jakar kuɗi yana da daɗi musamman maza idan kana amfani da baƙi yana nuna, eee, general color ne. Yana nuna launuka ne masu kyau kuma launuka irin wacce maza suke amfani da ita sosai. Na zaɓa launin baƙi ne domin yakan haɗe da irin takalmin da na sa ko kuma irin hulan da nake sawa. Idan na sa shi sai ka ga ya yi matching kuma ya yi kyau sosai gaba ɗaya.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina da sa hannu wanda yake nuna alamance cewa wannan saƙon daga gare ni ne. Musamman in zan tura ma abokanin cinikayya, nakan sa wannan hannun nawa kuma dukansu su za su fahimta cewa wannan saƙon daga gare ni ne. Idan zan tura saƙo na email akwai alamu da nake sawa wanda su ke gane cewa wannan saƙon daga wurin mu ne saboda maha'inta sun yi yawa a shafukan yanar gizo, wanda suna amfani da irin dama irin wa'inan domin su cuta abokanin cinikayya. Shiyasa nake amfani da sa hannu sosai wurin tura saƙonni saboda a kula kuma ta sa kuma mutane su fahimta cewa wannan daga wurinka ne ya fito ba daga wurin wani ba. A irin saƙonni kuma wanda ake rubutawa ma shi ma ina saka hannuna. Musamman saƙonni wanda zan tura ma wani ko kuma saƙonni wanda zan tura ma ma'aikatar mu domin su fahimta cewa nine nan na rubuta wannan kuma wannan shine sa hannuna. Kada wani ya je ya rubuta wani abun da bai dace ba kuma a dauka kaine ko kuma nine nan na rubuta shi.

Kana fakecin tufafi? Eh, ina faketin tufafi. A duk wani tufafi ma da na saya a faketin shi yake zuwa. Sannan ni kaina idan zan tura da wani saƙo ko kuma zan ba da wani kyauta, nakan saka shi a cikin faketi domin in tura shi sannan ana ganin shi da martaba, da daraja da kuma kimantawa. Kuma ina ba ma masu sayar da tufafai shawara su dinga yin faketin tufafin su idan za su siyar ma kwastamominsu. Domin haka yana ƙara danƙon kasuwanci kuma yana nuna cewa ka damu da waɗannan abokanai hurɗan naka. Domin hakan zai sa su ji daɗi kuma zai su sa su ji kaman an, an gatanta su wanda zai ƙara maka girmamawa a idonsu. Sannan idan ma sun samu wasu sababbin kwastamomin za su iya turo su zuwa gare ka. Fakejin abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce duk wani mai kasuwanci yana tsarin nan domin ya ba ma kan shi suna wanda ya kamata sannan kuma ya ƙara darajar kasuwancinsa.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayana tana cika. Duk da dai nakan yi amfani da cloud computing wurin adana wasu bayanai amma haka ma dai tana cika. Abun da ya sa wayana take cika ya shafa ne saboda yanayin zamani da muke ciki na yanzu wanda duka wasu information da wasu files files abubuwa ne masu nauyi a wayoyin. Duk da wayan tana da babban storage da kuma babban wurin adana bayanai amma haka ma tana iya cika. Wuraren ajiyan tana iya cika sannan kuma kaga cewa ana buƙatar wurare da yawa. Shi ya sa na zaben dinga ajiye wasu muhimman bayanai a shafi a, a, a, a, a storage na safi na, na shafukan yanar gizo. In anyi haka zan iya goge su daga cikin wayata sannan kuma in samu damar ajiye wasu ma bayanan wanda za su iya zama temporary kafin kuma a samu wasu wanda za a iya matsar da su zuwa can.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina son na je wuraren da ake yin hutu in huta. Wurare irin Sparks, irin wurare wurin wuraren buga wasanni ko kuma wuraren kallon fina-finai. Duka wuraren nan ina son su domin suna bani armashi ko kuma in je irin suya joint inda ake cin nama, kilishi ko kuma kifi domin na siya ma kaina kuma na ɗan yi koɗi mo ni kaɗai. Ina son wurare wuraren buga gem inda zan je na buga gem, na ɗan yi challenging kaina sannan kuma na ɗan yi wasu abubuwa wanda za su sa ni in ɗan ji daɗi sannan kuma in ɗan sama natsuwa.

Menene lambar ku mai albarka? Lamba mu mai albarka shine huɗu, huɗu, takwas, takwas. Waɗannan lambobi su ne lambobi masu albarka waɗanda kowa yana so ya haɗu da su kuma yana son ya dinga amfani da su. Ba kamar ƙasar Sin ba wadda lambar su mai albarka shine takwas, takwas, takwas, takwas. Mu a nan wurin in muka samu huɗu, huɗu, takwas, takwas ma duka lambobi masu albarka ne. Dukansu ma har da ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai duka lambobi ne masu tarin albarka. Kawai ya danganta daga yanayin ka ne. Idan Allah ya sa kai mai albarka ne to tabbas za ka yi albarka kuma za ka yi ƙwari sosai.

Wane wasa kake son yi? A cikin wasanni da na fi son yi, ina son wasan buga ƙwallon ƙafa. Abin da ya sa na fi son buga wasan buga ƙwallon ƙafa shine, wasa ne wanda mutane da yawa suna yi. Kuma a duk lokacin da ka je inda ake bugawa, za ka samu mutane daidai irin ka wanda suke so su ma su buga. Wasa ne wanda ake yin shi a ɗan wasu da ƙiƙƙoƙi ko kuma in ce wasu ɗan awanni amma kuma yana ƙara lafiya sannan kuma yana sa karsashi a jiki. Abin da ya sa kuma na zaɓi wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda matasa da yawa suke son yin shi. A duk lokacin da za ka je inda ake bugawa za ka ga zaratan matasa wanda su ma suna shirye domin su buga ƙwallon tare da kai. Ya sa na fi son shi a da a cikin wasanni, na fi son shi kuma na zaɓe shi.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyoyi kala kala. Akwai taimako da nake yi wacce na bada shawara ce. Akwai kuma taimako da nake yi wacce na bada taimakawa ne na kuɗi ko kuma na taimakon abubuwa da suka shafa, abinci da sauransu. Taimakon da na fi yi shine taimakon kuɗi. Mutane da yawa suna tambaya na taimakon kuɗi kuma ina yin iya gwagwadona na ga cewa na tallafa musu. Taimakon shawara shima yana da fa'ida sosai domin idan kana ba mutane shawara, za su samu su gyara rayuwansu, su ma su fuskantar da rayuwansu alƙiblan da ta dace, su gina rayuwa ingantacciya, sannan su gina rayuwa wacce za su yi alfahari da kansu sannan 'ya'yan su ma su yi alfahari da su. Rayuwa na matasa musamman sai da shawara saboda idan ba ka ba matasa shawara ba, ta iya yiwuwa su je su lalata rayuwan na su da yin harkar miyagun ƙwayoyi da kuma shaye shaye da kuma yin abubuwa wanda ma gaba ɗaya ba su kamata ba.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa iri-iri. Akwai inda mun riga mun saka interlock. Wurin ko da ka zo babu wani datti ko kuma ka ga wani shara a wurin. Wuri ne mai kyau za ka gan shi abin burgewa. Akwai kuma ta baya inda muke yin shuke-shuke. Nan kuma nan ƙasa ne asalin ƙasa wacce ake iya yin shuka a kai. A nan wurin muke ɗan shuka ƙananan ƙananan itace da kuma ƙananan ƙananan shuka irin su yaji da dai sauransu. Amma kuma a tsakar gida yawanci mun fasa interlock wanda ya kasance inda ake parking ɗin mota kuma inda fuskan gidan yake kallo.

Wane irin nama ka fi so? A cikin nama waɗanda nake ci, na fi son naman rago. Abin da ya sa na zaɓi naman rago shine ya fi zaƙi kuma ya fi mun daɗi a baki. Nakan fita in je wurare masu nisa domin na samo naman rago ko balangu na rago wanda zan ci. Kuma naman rago, likitoci da yawa sun ce ya fi lafiya, ya fi naman sa kuma ya fi naman wasu dabbobin mu'a. Ina son naman rago matuƙa amma wani lokacin nakan ɗan sauya shi da naman kaza. Shi naman kaza shi ma yana da daɗi kuma yana da daɗi, yana da sauƙin samu sannan kuma yana da daɗin sarrafawa musamman in za'a yi miya da shi ko kuma a soya shi ya soyu tukum. Shi kuma naman rago ko a gasa shi ko kuma a yi farfesun shi duka yana daɗi, yana da daɗi kuma yana da bada ma, yana da bada citta sosai.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi aƙalla sau ɗaya a rana. A duk lokacin da na kintsa zan fita, nakan kalla kaina in gani cewa shin nayi kyau ko kuma akwai abun da nake so na canza. Sai in kalla kaina, in kalla hulan da na saka sannan in kalla kaina ya taju koko bai taju ba. Sannan kuma nakan kalla har i zuwa takalmina in ga gaba ɗaya kafatanin yanda nake a zahiri. Idan na gama wannan sai na wuce wurin aiki. Daga nan ba sai na ƙara kallon madubi ba. Aƙalla dai ina kallon madubi sau ɗaya a duk rana. Zai kama sau bakwai kenan a duk mako sannan zai iya kamawa sau talatin a duk wata.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina yin amfani da kafofin watsa labarai da kofofin watsa labarai kala kala. Ina amfani da hanyar intanet. Ina shiga shafukan sada zumunta irin su Twitter, Facebook, Instagram da dai sauransu wurin samun labarai. Sannan kuma ina iya shiga shafukan talabijin na YouTube shi ma na duba labaran su. Sannan kuma ina amfani da TV domin na duba canal canal ɗin waɗannan kamfanunnukan labaran domin samun sababbin labarai. Duka waɗannan hanyoyi ina amfani da su amma da yake na fi amfani da wayana a kullum a duk inda nake. Na fi amfani da shafukan sada zumunta musamman shafukan Twitter. A nan ne ake iya samun watsatsen labarai, sababbi, tsofaffi da dai ma duk waɗanda irin waɗanda kake so zaka iya samu a shafuka na Twitter.

Wanne abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa ni in ji daɗi abinci ne wanda ba su wuce guda uku zuwa huɗu ba. Su waɗannan abincin su ne waɗanda na fi so. Ina son shinkafa fried rice, sannan ina son jollof rice wanda ta ji salad, sannan a sa mata liver sauce. Sannan kuma ina son golden yam ma'ana soyayyen doya da ƙwai. Waɗannan abinci guda biyu ina matuƙar son su. Su ne abincin da zan iya cin su a kowane lokaci da na samu kaina. Sannan idan zan samu irish potatoes a yanka shi a haɗa shi da ƙwai, shi ma ina jin daɗin cin shi kuma ba na gajiya da cin shi. Duka waɗannan abinci ne wanda suke mun daɗi sosai. Zan iya shafa gaba ɗaya makon ma in dai zan same su zan ci kuma ba zan damu ba. Kuma ba zan damu da cewa na maimaita su ba ko kuma na ci su da yawa. Shi ya sa nake son su domin dukansu suna mun daɗi a harshe na.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abubuwan da nake yi lokacin da babu wutar lantarki abubuwa ne wanda ba su da yawa. Domin rayuwar mu na yanzu ya dawwama ne a kan wutar lantarki. Duk da cewa ina amfani da sola, amma akwai ayyukan da ba zan iya yi ba idan babu wutar lantarki. Wani lokacin haka nan sai dai ka zauna kaɗan kwanta kaɗan daddanna wayanka saboda babu wutar lantarki. A haka ma dumma muna da sola ne yake rage mana raɗaɗi. Sai muyi amfani da sola muyi cajin wayar mu sannan mu iya kunna tibi da AC da kuma wuta da kuma, da kuma wasu abubuwan da ba su da nauyi. Amma duk yawanci abubuwan masu nauyi irinsu electric kuka da sauransu, wannan dole sai mun jira idan sun kawo wuta sannan muyi aiki da su.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau biyu a duk rana. Nakan share da sassafe sannan kuma da yammama nakan share. Ya danganta kuma daga yanayin lokaci. A lokaci irin na makonni ƙarshen mako, tun da kowa yana gida, kowa bai je makaranta ba. Akan yi, mu kan yi shara sau uku. Wani lokacin ma har sau huɗu, saboda yara sun ɓata gidan yana buƙatan a kula da shi sosai. Amma a rana ma, a ranan mako, a ranan mako irin na Litinin zuwa Jumma'a, wannan bai wuce mu share sau biyu ba, saboda kowane yaro yana makaranta. Basa gida balle ma su ɓata gidan gaba ɗaya.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Kwata-kwata bana rera waƙa lokacin wanka. Lokacin wanka bana iya ma shiga da wayata ko kuma abin ƙara kusa da bayi. Hakan kuma saboda mu a addinin mu ba mu yarda da hakan ba. Kuma hakan gaba ɗaya ma bai dace da mu ba. Shi yasa idan muka shiga bayi muka yi addu'a, sannan muna yin shiru mu je muyi abin da ya kai mu. In mun gama mu fito gaba ɗaya. Daga baya idan muna so ma mu rera waƙa ko kuma mu ji waƙa ma gaba ɗaya za mu iya kunna wa mu ji. Amma maganar rera waƙa a cikin bayi ko kuma lokacin da nake wanka, wannan gaskiya bana yin shi.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki kala kala kuma ya danganta daga wane waje ake magana. Idan a gida ne muna amfani da kowane irin kayan aiki, muna amfani da irin su blender, muna amfani da firiji, muna amfani da gas cooker kuma muna amfani da kayayyaki irin su pot, tukunyoyi da kuma frying pan abun soye soye. Duka muna aiki da su. Idan kuma har ka ce wanda ya shafi Internet ina amfani da irin su router da computer da kuma USB drive. Sannan idan harka ce wanda ta shafi, wanda ta shafi noma muna amfani da irin su tractor da fatanya da abubuwan yin feshi da dai sauran duka kayan aikace-aikace.

Yaya kake son zama? Ina son zama a kujera. Musamman kujera irin na gaming, gaming, gaming, gaming chair wato kujeran buga game. Kujera ne wanda yake supporting ɗan ƙasan bayan ka da saman bayan ka. Zai hana ka yin ciwon baya ko kuma gajiya wurin zama. Za ka iya zama na awowi ba tare da ka ji wani kasala ba ko kuma ka ji wani gajiya saboda kujeran an yi shi ne saboda zama mai daɗewa. Zama na game zama ne mai daɗewa shiyasa aka yi kujeran da support kala kala wanda zai taimaka ma bayan ka ka ji ba ka gaji ba. Sannan wani lokacin ina son in zauna a kan tabarma. Idan na zauna a kan tabarma kuma ina son na ɗan dafa a jikin bango. In ɗan sa bayana a jikin bango saboda bayana yana da saurin gajiya.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa a yaji ko kuma a cikin abinci. Ina iya cin shi danyan shi ma musamman idan ina yin mura ko kuma idan ina jin sanyi sosai. Tafarnuwa yana maganin sanyi kuma yana magani kuma yana bada wasu karar-kariya ma ƙananan cututtuka. Likitoci da yawa suna bada shawara a dinga ta'ammali da cin tafarnuwa a cikin abinci ko kuma ma a cikin abin sha. Duka yana magani kuma yana bada ma'ana. Shi yasa bana wasa da tafarnuwa musamman idan na sami yaji wanda aka sa tafarnuwa. Nakan yi amfani da shi domin yana maganin sanyi da sauran cututtuka.

Kana iya busa tsaki? Ina iya busa tsaki. Na iya busa tsaki. Nakan iya busa tsaki fiye da ashirin har talatin a rana. Sai dai ka ji ina kullum kam wannan dai abu ne wanda ya riga ya bi jiki, ya bi jini ma kam sosai. Buka tsaki ina tunanin kowane ɗan adam yana yin shi. Yana busawa fiye da sau goma ko sau ashirin. Abinciken masana sun nuna cewa ɗan adam yana yi iya, yana iya yin wannan sau tari da dama a duk, a duk rana. Ban dai san menene fa'idar haka ba, but ina iya yin shi ko dama ba wai an ɓata min rai ba. Haka na ma idan wani ya yi magana na dariya ko kuma na barkwanci, nakan iya busa tsakin.

Wane irin yanayi ka fi so? Yanayin da na fi so shine yanayi na jin daɗi. Ina so na ga ina jin daɗi a rayuwana. Bana shan wahala kuma ina samun ƴan kuɗaɗena wanda ba za su wanda za su ishe ni. Na yi, na yi gudanar da rayuwana cikin natsuwa, cikin aminci ba tare da takura ba. Ina son yanayi na jin daɗi tare da iyalai na, in ga cewa mun je wurin hutu, mun je mun shaƙata gaba ɗayan mu, mun siya abubuwa irin su ice cream, nama da kuma dokomai da snacks muna ci tare. Wannan yanayin yana ba ni annashuwa kuma ina jin daɗi matuƙa sosai.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau. Tabarau na ba na rashin lafiya ba ne, na gayu ne. Ina sanya tabarau mai baƙin gilashi wanda ake kira da, s-wanda ake kira da s-wanda ake kira da shade. Ma'ana na gayu ne, tsantsa wanda ake sawa idan ana rana sosai. Nakan sa kuma mai ɗan haske wanda idan zan je wuri na musamman, wurin da aka gayyace ni, nakan sa shi domin kawai na ɗan fito da kyau. Ba wai don ido na yana min ciwo ba ko kuma ina bukatan shi domin gani. Duka gilasai na da nake da su, duka tabarau na da nake da su na gayu ne kawai kuma suna matching da irin kayan da na sa a wannan lokacin.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh tabbas ina cimma manufar tallace-tallace. A duk lokacin da na ba da wani talla a mun, ina cimma manufa na. Nakan siyar da kaya da yawa, nakan kuma samu sababbin kwastomomi musamman idan na saka tallace-tallace a shafin Facebook da YouTube. Ina samun sababbin kwastomomi wanda za su zo su tambaye ni har su sayi kayayyaki na. Wannan shine cimma manufar tallace-tallace. A duk sanda na biya kuɗi wurin talla nakan dawo da abun da ya fi hakan. Nakan samu ribanya abun da na kashe. Zan iya kashe kuɗin da bai fi naira dubu ɗari ba amma nakan samu kwastoma wanda zasu mun cinikayan da ya fi na dubu ɗari biyar. Kaga kuwa an samu manufar tallace-tallace kuma an cimma manufar tallace-tallacen. Yanzu haka ina ƙoƙari na fara saka tallace-tallace a shafuka na Snapchat da ma na TikTok wanda zai ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci na.

Kana kunna kandir a gida? Ina kunna kandir a gida. Musamman a zamanin da mukan siya kandir wanda muke kunna wa mu gan haske da shi. Yanzu ma haka mukan siya shi mu sa shi a wani wajaje musamman wajajen da ba mu cika son haske irin na fitilu suna zuwa ba. Wuraren da a ke yin kiwo da dai sauransu. Amma da yake zamani ya canza yanzu yawancin kandir sai dai ka gani a kek ɗin birthday. Wannan ya zama abin kwalliya yanzu ba ma iya abin haske ɗaki ba. Ba kamar zamanin da ba wanda ko wani gida in za ka je za ka iya ganin kandir. Amma yanzu an maida shi abin tsohon yayi an fi siyan lantoci wanda ake haska ɗaki da su. Shi kuma kandir yanzu ya zama abin kwalliya wanda ake amfani da shi a wurare daban daban.

Kana kwana a ciki? Ban san a cikin inda kake bayani ba amma ko ina ne dai ina kwana a cikin ɗakina ne. Cikin uwaɗɗaka nake kwana tare da iyalaina. Ina iya yin barci mai tsawo domin kwana a ciki ko dai na saba yi. Duk da dai ban san inda kake magana a kai ba amma na san maybe ana magana ne akan cikin ɗaki. Ina kwana a cikin ɗaki ne ba a waje ba. Ko lokacin zafi mukan kunna fankokin AC ne sannan muyi barci cikin natsuwa. Ba mua samun takura tunda muna da sola. Muna kuma da fanka wanda yake amfani da sola. Zai iya yin awa ashirin da huɗu yana aiki ba tare da mun nemi cewa sola caji ya ƙare ba ko kuma an shiga wani yanayi.

Kana jure barkono mai yaji? Ban cika, ban cika iya jure barkono mai yaji ba. Dan ba kowane lokaci ma na ke iya cin barkono ba. Idan na ci barkono yana damu na sosai. Ban iya jure shi ba kwata kwata. Shi yasa mafi akasarin abinci na ban cika damu sai dole sai an sa barkono ba. Duk da ina son barkono amma hakanan na ƙyale shi. Na rabu da shi saboda yana cutar da ni sosai. Yaji yakan faffasa mun baki, sai in ji bakina kamar an zuba mun wani ruwan zafi mai tsananin zafin gaske. Shi yasa na haƙura da cin barkono mai yaji sosai.

Yaya kake inganta aikinku? Muna inganta aikinmu ne da riƙe amana da yin haƙuri da kuma yin juriya. Wa'innan abu guda uku su ne hanyar inganta ayyukanku. A duk lokacin da kake aiki, ka sa a ranka kamar amana ne aka ba ka. Ka tabbatar ka yi aikin ka tsakani da Allah kuma ka yi duk wani abu wanda aka yi da kai za ka yi. Yin haka za ka ji za ka yi aiki cikin nagarta kuma suma wanda ka masa aiki za su ji daɗi kuma za su martaba ka. Za su ga girman ka saboda kana da riƙo da amana.

Wane 'ya'yan itace kake kafi so? A cikin 'ya'yan itace ina son 'ya'yan itace kala kala. Ina son tuffa, ma, ana aful kuma ina son lemu. Ina son wa'innan kayan itace guda biyu domin suna da dadi kuma ina matukar siyansu da kudina domin in sha kuma inji dadi. Idan kuma na samu ma gwaiba, shi kanshi ina dan cinshi duk da na dade ma ban sameshi ba balle inci. Amma wa'innan su kam kullum ina samunsu a kasuwa idan naje sannan in siye su inci abuna in more kuda dena.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a duk ƙarshen mako. Idan na je kasuwa a ƙarshen mako, ina siyan abubuwa da yawa wanda za mu yi amfani da shi a sauran mako, ma'ana a sauran kwana biyar na cikin mako, ranakun aiki. Saboda a wannan lokacin babu yaron da za a iya aika saboda yaran duk suna makaranta, sai in je in siyo duk wani abu da ake bukata domin a yi amfani da shi a cikin wannan makon. Sannan kuma ina iya zuwa siyan wani abu wanda ba tare da mana zan iya, zan iya zuwa ba. Wannan yana faɗowa ne sai na je kasuwa domin na je na sayi wani abin. Amma haka nan, na fi dai zuwa a ƙarshen mako in je in siyo wasu abubuwa, kayan abinci.

Kana karanta jarida? Tabbas ina karanta jarida. In na ga jarida nakan tsaya na duba shi na karanta shi. Yanzu kuma da aka koma zamanin intanet, nakan karanta jarida ne a gidajen jaridu na shafukan su na intanet. Nakan je website dinsu na duba labarai sannan sai na karanta shi. Na fi son na karanta jarida wanda ya shafa harka na tattali da kuma harka na kuɗi. A nan ne nake karantawa sannan in ga abubuwan da nake nema. In samu information wanda zai iya amfanar da ni. Shi yasa na fi son na karanta jaridar da ya shafa harka ta tattali da kuma harka ta kuɗi. Don a nan ne za ka fahimta inda ƙasar take zuwa kuma inda abubuwa suka, suka fuskanta.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo. Mafi akasari lokaci amma sai na yarda da inda na shiga. Inda na shiga in sun tambaye ni suna son in raba inda nake, nakan ba su dama domin su ga inda nake. Amma ba ko ina ba. Idan ban saba shiga app ɗin ba ko kuma ban saba shiga shafukan ba, bana ba su damar raba wurin inda nake ko kuma su ga inda nake a yanar gizo. Amma idan app ne wanda nake amfani da shi na yau da kullum, na san cewa ban da damuwa idan sun ga inda nake ko kuma na raba musu wuraren da nake. Amma idan app sabo ne ko kuma shine karo na farko da na yi amfani da shi, tabbas bana yarda na raba musu. Sai daga baya idan na saba aiki da su kuma na yarda da ingancinsu sai na raba musu su ga inda nake.

Kana duba daftarin kuɗi? Ina duba daftarin kuɗi sosai. Ina zuwa na duba draft na kuɗaɗe domin naga menene yake faruwa. Shin akwai kuɗi ko kuma kuɗin sun riga sun ƙare, shin za'a samu cash ko kuma dole sai dai ayi transfer. Abin da yasa nake duba daftarin kuɗi ke nan. Daftarin kuɗi a ma'aikata yana da amfani a dinga duba shi domin ana iya sanin menene ya ƙasa sannan kuma menene baya ƙasa. Domin daftarin kuɗi duk da yanzu a zamanin yanzu an fi yin transfer, an fi amfani da hanyoyi na yanar gizo wurin tura kuɗaɗe, shi yasa daftarin kuɗi yanzu ba su cika wani functioning ba sosai. Zaka iya zuwa wurare da yawa za ka fi ganin sun fi son ka tura musu kuɗi ta yanar gizo a bisa ka ba su kuɗaɗen hannu.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallake igiya. Na iya yin abun da ake kira da skip, wanda ake amfani da tsake igiya wurin yin training. Nakan iya yin guda ɗari kai har ma ɗari da hamsin. Wani lokacin ma idan ina jin ƙarfi a jikina kamar ɗan doki, nakan iya yin har guda dari biyu. Yana da matuƙar amfani domin yana ƙara kuzari kuma yana ƙara lafiya. Wani lokacin in kana amfani da tsallake igiya ba ma sai ka je kana ta gudu a cikin gym ba. Iya shi kaɗai kana wuri ɗaya, za ka yi abun ka cikin lumana kuma za ka samu biyan buƙata. Za ka samu ƙarsashi a jikinka kuma za ka sama gudun jini daidai yadda ake so domin ka inganta lafiyar jikinka.

Kana fatan samun cinyewa? Eh tabbas ina fatan samun cinyewa, musamman cinye na exams ko kuma in cinye abinci gaba ɗaya. Musamman idan aka zo wuraren jarabawa ina, ina fatan in samu in cinye gaba ɗaya. Domin cinye exam gaba ɗaya zai baka daman ka zama babban ɗalibi wanda sauran ɗalibai suke martabawa kuma suke ganin darajarsa.